To dattijayi, dattijawa suna da yadda suke nuna nasu fushin ba kamar mu yara matasa ba. Kalmomi masu nauyi za kaga sun haɗa da sakarai, soko, banza, kaga duka irin kalmomin ba na zagi ba amma masu nauyi ne a fili ba ka san meƙaƙe yi bane kana ta shirme. Shirun da yake magana fiye da ihu, ka yi abu a sa maka shiru yafi ayi zauna ai ta maka ihu ai. Darasin shine dattako ai.

Eh gaskiya ina sanya hula kuma wannan ya samo asali ne tun daga kan me gidanmu, don me gidanmu yana ya maidanmu da sa hula tin muna ƙanana yakan saya mana hulan masu tsada ma kuwa yakan saya mana huluna masu tsada to wannan dalili yasa muka saba da sanya hula tin muna ƙanana zuwa yanzu. Wannan abu ne mai muhimmanci a al'adan gidanmu gaskiya.

Abun da ban iya, yanzu da na koyi abun da ban iya ba farko musamman shine kwamfuta. Bana mantawa ina makaranta bayan na gama shekarar farko na tafi shagon komfuta ana nuna mun wannan shine kaza wannan shine kaza a haka haka kamar wasa. Amma yanzu kam na ƙware gaskiya a kwamfuta ba abun da banayi na iya gyaran ta na iya kome gaskiya.

Toh yanda yanxu na ke koyan sauran, aman haja shine farko dai in mallake ta a sunk'in sauke ta a kan waya. To shikenan, ba'a ni ba a lawalcin ba, kafin na shiga na yi ta danne danne na da me na, sai kuma in zo in dai don ɗan ɗanyin bincike na sama zan haɗa ni da gaɗa ɗina. Eh ɗaukan lokaci ya danganta da irin manhaja, in me wahalan sha'ani ne zaka ga mutum ya ɗauki sama da satiba, in kuwa wanda yana sha'ani gaba zaka ga mutum ya iya har yanta da wuri.

Gaskiya mu yanzu inda mukeyi zai iya sha, amma yafi mutuwa wa awaya gaskiya saboda kaso daban ne. Yadda tuwa ne man iya amfani da ɗawon neba. Mai kyau ko wane yana da illa gaskiya saboda idan awaya ne mutum zai iya tura maka ya nuna maka risidi kuma alhali bai tura kuma network bai bata masa ba. Shi kuma kuɗi a hannu ana ba da kuɗi jabu sai a baka jebun kuɗi baka sani ba.

Eh to wuraren dayake sau da ya sauya a gaban idanunmu ai wurare ne masu matuƙar yawa gaskiya. Misali ita kanta unguwar da nake rayuwa a cikinta da ba haka take ba. Amma yanzu ta koma wani iri ta cika ta yi al'umma, ta yi jama'a har da ƴar ƙaramar kasuwa da irin manyan kasuwanni ɗaya, da kuma unguwar babu.

Eh to ganin dattijo mai ƙoshin lafiya, abin da nake tsammani a matsayin sirrinsa shine yana cin abinci mai kyau kuma yana motsa jiki. Saboda motsa jiki yana da matuƙar tasiri wurin lafiyar ɗan adam shi ne nake makafi tunani. Hmm al'adunsu kuma al'adu ne na gari.

Mu anan ƙasar Hausa an saba sa ma suna Hassan da Hussaini, amma baizama dole wai sunayensu ne Hassan da Hussaini ba. Mu ne a al'adance ko wane 'yan biyu za a ce musu Hassan da Hussaini, mata kuma a ce musu Hassana da Hussaina. Na san 'yan biyu Hassan da Hussaini ɗaya sunan shi Abdulmalik ɗaya sunan shi Abdulrahman amma Hassan da Hussaini aka ce musu.

Eh to idan na farka abin da nakeyi mai sauƙi ne, in yi addu'a, kayi wanka, sai na tashi naje nayi alwala na tafi masallaci. Shine abun da nake yi kullum idan na farka. Ba wai abu ne mai wahala ba. Shine abun da nake fara yi ko da yaushe. Domin gaskiya kowa da yana yin shi amma dai ni wannan shine abun da nake kula.

To ina zan iya koyon wata sana'a, sana'ar nake sha'awa zan koya ba wata sana'ar ɗinki ba. Saboda ɗinki yana bani sha'awa kuma rakaɗinka kaya kayayyen da kake so da style ɗin da kake so, ba wani wanda zai ɓata maka batel da aka zo kai ta abun nan jiya. To wannan shine abin da yafi burge ni game da sana'ar ɗinki.